Wacce karin magana kuka fi so, ku faɗa ma'anarta da lokacin da ta dace. To akwai wani karin magana da nake yawan ambatawa ko kuma nake yawan tunaninsa a raina. Wannan karin maganar shine, idan mutum ba yaki ji ba, ba yaki gani ba idan mutum ba ya ƙi ji ba, to ba ya ƙi gani ba." Abin da ake nufi da wannan kalmar ko in ce karin maganar na Hausa shine idan kana wani abu mara kyau, mutane suka baka shawara suka ce kadaina kaki dainawa, duk abinda yabi baya kada kanka kenan tun da kana abu mara kyau an baka shawara, ka ƙi daina, dole kai ma za ka ga abun da ba ka so. Eh, za ka haɗu da abin da ba ka so. Wannan shi ne ma'anar karin maganar, "idan mutum ba ya ƙi ji ba, to ba ya ƙi gani ba." Eh.

Ya ya ake kin yarda cikin ladabi a Hausa ba tare da ɓata rai ko ɓata zuciya ba? To, maganar gaskiya akwai hanyoyi da dama waɗanda mutum zai iya kauce wa wani bukata ta wani na gaba da shi ba tare da ya ɓata masa rai ba. Akwai kalmomi na hikima da ya kamata mutum ya faɗa a lokacin da baya da damar yin wannan aikin da aka saka shi ko kuma ba ya da niyyar zuwa. Eh, akwai hikimomi da ake amfani da su. Mutum kamar yana iya amfani da ko an, yana wani abun ko kuma ya ce bai ya da dama ko kuma ya ce a yi haƙuri akwai wani abin da zai yi. Akwai hikimomi da kalmomi da dama waɗanda mutum ya ke iya amfani da su domin ya kauce wa wani umarni ba tare da ya ɓata rai ba ko ya ɓata ma wani na gaba da shi zuciya ba.

Yaya kuka koyi ajiye kuɗi? Wace hanya ce take muku aiki? To, ajiyar kuɗi dai za a ce ba koyar sa aki yiba. Mafi yawanci ajiyar kuɗi wataran yakan zamto dole ne ma. Eh, idan mutum yana da hankali yana samun kuɗi. Bayaje yai ta kashesu a banza ba yana almubazzaranci da su. A banza, a banza a wofi. Dolene musamman ace kana da nauyi akanka, bakaje kana ta barnata kuɗi a banza a wofi ba kana siyan wasu abubuwan da basu dace ba na banza dana wofi ke nan dole ka nemi in akwai nauyi a gare ka ko kana da hankali, ka nemi yadda za ka alkinta dokiya ko wacce yadda za ka ajiye kuɗinka. Bayan ga haka kuma yanzu da akwai hanyoyi da dama wanda suka fito wayanda mutum zai iya ajiye kuɗinsa ba tare da matsala ba ko kuma wani tunanin zai rasa sautarin idan ya zo neman su. Kawai misali yanzu akwai bankuna kana iya ka buɗe asusu a banki domin ajiya bayan asusun bankuna akwai kuma na ƙananan kamfanoni waɗanda suke ajiyar kuɗi ko ince kamfanonin da suke tura kuɗi ana tura wa ana amsawa. Su ma mutum yana iya ya sa kuɗinsa a cikin asusun ya ajiye na dan zuwa wani lokaci in ya so sai ya fito yayi amfanin da zaiyi da su. Hanyoyin suna da dama idan kuma duka waɗancan hanyoyin da na kamfani da na masana'antu ko bankuna duka ba su yi ma mutum wurin ajiye kuɗinsa ba, to yakan iya samun wani mai ɗan hali ya bashi ajiyar kuɗi wanda ya yarda da su ya bashi sai ya ajiye masa ko kuma ya ba wani mahaifinsa ko mahaifiyarsa ko kuma wani amininsa na kusa wanda yake da kuɗi haka ko yake da hali. Yanayi a duk lokacin da ya tashi neman kuɗinsa zai ya samu.